Ai kullum da daddare ne ke kwana. Inda dawo daga wurin aiki, sai kwana a bu na huta kawai kafin lokacin a safe ya zo. Domin da mutum bai kwana lokacin da ya kamata ya kwana ba zai samu matsala. Wallai shi ya sa, shi ya sa mutum ya dinga kwana lokacin da ya kamata ya kwana.